Eh tabbas ina shuka tsire-tsire a gidana. Domin yanzu haka ina da shuka irin su goba, mangwaro, zogale, abarba, ayaba sannan da ganyeyyake irin su na'a'a da lemon grass.

Gaskiya ina son bada kyauta a rayuwa ta kyautan da na fi son bayarwa shine kyautan kuɗi, daga shi kuma sai kyautan kaya na sakawa a jiki, musamman ga wanda suke na ƙasa dani, ko kuma mabukata. Ina son ba su kyautarka.

A lokacin da nake kwana kullum, a shidi ina kwana ƙarfe goma zuwa ƙarfe goma sha ɗaya. Wasu lokutan ma ina iya kaiwa ƙarfe goma sha biyu na dare ban kwana ba. Wannan sune lokutan da nake kwana.

Ina yanka farce lokuta da dama. Ba ni da wani takamaiman lokacin yanke farce, amma duk sanda na ga alamun farcena ya soma fitowa ko kuma na samu kaina a gun mai yin yankan farce na kuɗi, to ina miƙa farce na domin a yanke mu.

Ina yin abubuwa da dama domin kiyaye lafiyata. Na farko ina sam, ina yin bacci ishashshe Sannan na biyu ina, ina yawan shan ruwa musamman da safe. Sannan ina gwajin gudun duk abubuwanmasu cutarwa.

Gaskiya nafi son zama, domin shine abun da yake ba ma jiki mutum sosai. Wani lokacin kuma za ka so ka tsaya, musamman ma ka ɗan motsa jikinka ka yi tafiya ba tsayawar kawai ba. Sudukan su suna da fa'ida a gari.

Ina kallon wayata sa'o'i da yawa a rana. Domin ina tashi daga bacci, kallon wayata shine abu na farko da nake so mai. Ina kallon wayata da safe, ina kallon wayata da rana, haka zalika ina kallon wayata da daddare.

Ina neman izinin hoto ne ta hanyar rubutu ko kuma ta sanar da wanda yake gaba da ni, in sanar da su buƙatu na da kuma dalilin da ya sa nake neman wannan izini. Wannan ita ce hanyar da nake neman izinin hoto.

Eh tabbas ina saka turare kullum kuwa domin ni ma'abocin turare ne. Ina iya saka turare kala uku zuwa huɗu a kowace rana. Ina amfani da turaren hamata da matsi matsi, ina amfani da body spray sannan ina amfani da turaren saka wa kan tufafi.

Aikin gidan da nake yi kullum shine shara. Kullum da safe idan na tashi kafin na ci abinci, ina tabbatar da na tsaftace gidan, na share ko ina sannan nayi wanka sannan kuma na ci abinci.

Eh ina da dabbar gida. Ina da mage wanda aka fi sani da kulli a ke nan. Ina kiwonta kuma mun shaƙu sosai. Domin ko maganata ta ji to za ta yi ƙoƙari daga ta zo inda nake. Sannan ina da kuma sauran tsuntsaye irin tattabaru da kaji.

Ina zuwa kasuwa kusan kullum ko kuma ince sau uku a sati, a mako. Ina zuwa kasuwa ranar Lahadi domin sayayyar kayan abinci da kayan amfanin gida. Sannan ina zuwa kasuwa ranar Talata domin sayan kayan ɗanɗano irin su nama da kifi.

A kullum ina farkawa ne misalin karfe huɗu na dare. Ina farkawa sannan kuma shirin zuwa ibada. Du da wasu lokutan ina haura wannan lokacin ina kaiwa biyar. Idan na makara ma har ƙarfe shida ina kaiwa.

Ina son ziyarar ƙasar Saudiyya domin na je na yi aikin hajji sannan na yi umra na kai ziyara ga fiyayen halitta. Sannan ina son zuwa buɗe idanu irin ƙasashen Larabawa da kuma wasu daga cikin ƙasashen Turawa.

Na fi son tufafi na yadi mai sauƙi marar nauyi kuma marar kala da yawa. Shine irin tufafin da nafi so domin yana ƙayatar da ni kuma yana ina jin daɗinsa a jikina.

Eh ina iya amfani da kwamfuta. Kusan kullum domin kwamfutani ta zame min kamar abokiyar rayuwa ma. Babu wata rana da bari zai waye rana ta faɗi ba tare da na yi amfani da kwamfuta ba.

Eh, ina lulluɓa da bargo musamman a lokaci na sanyi ko kuma lokaci na damuna. Idan yanayin yayi sanyi, inda ban fiya amfani da na'urar ɗumama ɗaki ba, to ina amfani da bargo domin na lilliɓa.

Gaskiya bana sanya tabarau, ni ba ma abocin sanya tabarau bane. Na taɓa yin amfani da tabarau dai a baya a rayuwata, tun lokacin ƙuruciya, amma daga nan bana amfani, bana sanya tabarau.

Ina goga haƙora sau biyu. Ina goga haƙora da safe, bayan na tashi daga bacci kafin na yi ƙarin kumallo. Sannan ina goga haƙora da la'asar, bayan na yi ƙarya kumallo na ci abincin rana na yici-yeciye dai to kafin na kwanta bacci na sake goge haƙora na.

Ina amfani da app ɗin WhatsApp domin tura saƙonni, sannan ina amfani da application na Telegram shi ma domin na tura saƙonni, sannan si Facebook mafi.

Eh, ina iya jefa dutse yayi nisa sosai ma kuwa. Duk da yanzu ba lokaci ne na jefa jefa ba, amma dai a lokacin yaranta ni gwanin jefa dutse ne yayi nisa. Amma yanzu bana ajiye gaskiya ba don ba zan yi ba.

Ina tsara ayyukan da suka fi muhimmanci ne ta wajen hanyar tantance ayyukan da nake bukata masu muhimmanci kuma na gaggawa. Sannan kuma sai in ɗauki ayyuka na gaggawa wanda ba masu muhimmanci ba ne. Sannan sai in ɗauki ayyuka masu muhimmanci wanda ba na gaggawa ba.

Ina amfani da mai ne, wani mai ne da yafi yawa a ƙasashen Afirka wanda ake kira da suna mayi mai gurguwa. Man yana da amfani a jiki sosai, yana da kyau kuma yana ƙara kyin fata.

Ina kula da gashina sosai. Ina taje shi akan lokaci kuma ina shafa masa mai wani lokacin domin yayi kyau, yayi laushi. Wannan hanyoyin nake bi domin kula da gashina.

A'a muna da kyakkyawar dangantaka da fahimta tsakanina da abokanan aikina. Kuma san nan muna haƙuri da juna kuma muna taimakawa juna ta ɓangaren ayyukan da muke da a kamanceceniya a ciki. Wannan ita ce dangantaka ta kakannina da ƴan aikina.

Eh, ina buga rubutu da sauri kuwa, ni ma abokin saurin rubutu ne. A'a mutane suna cewa rubutuna baya da kyau sosai, amma ni na san ba zai rasa alaƙa da yanayin da nake sauri a yin rubutuna ba.

Ina son kayan ɗaki manya masu kyau, musamman wanda kalar su farare ne. Kuma sannan gado ina son ka sa masa katifa wacce take Autopedic ce, sabida tana taimakawa wajen rage ciwon liki wanda katifa mai laushi take iya haifarwa.

Ina yin abubuwa da yawa da yamma. Ina motsa jiki, ina zuwa kasuwa, ina yin sauran uzururuka na gari da yamma kafin dare ya yi sabo na kwanta. Sannan hattacin abinci na na rana da rana ko na rana na lokacin duka da yamma kafin in sauka.

Eh ina zuwa aiki akan lokaci kuwa ban cika makara ba, inda wasu lokutan ana samun ranakun da nakan iya makara amma dai sau tari ko kuma an ci mafi akasari ina zuwa aiki da wuri.

A'a, ina magance damuwa, an shi ta hanyar yin haƙuri da kawar da dukkan wani abu daya samar mun da damuwa. Ina lallashar kai na na faɗa ma kai na gaskiya kan cewar wannan aikin ko da kai ko babu kai za a yi shi. Wannan yana rage mun damuwa, yasa na aiwatar da abubuwa na zuwa cikin nutsuwa.